A an haife ni watan goma wato a alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku. Yauwa wannan wata shine wanda na samu kaina a cikin wannan duniya kuma nake alfahari da wannan wata wato goma ga watan goma alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku. To kwarai da gaske idan kuma wannan shekara ta zagayo, na kan yi bikin zagayowar haifuwa ta a kowace shekara. Yauwa saboda haka na kasance ɗaya daga cikin a al'ummar da suka samu kansu aka haife su a wannan zamani. Kuma na kan yi alfahari kwarai har in yi buku kuwa tare da ƴan uwa da abokan arziki idan wannan shekara ta zagayo a kowace shekara a awuri na. Ina alfahari da wannan haka zuwa ahali mutanen da suke tare da ni suka ta ma wannan murna idan wannan lokaci ya zo.

Aaa, na fi son na yi kyauta ta abinci da kuma ruwan sha. Lalle na fi son in yi irin wannan domin taimako ne a rayuwa ƙwarai da gaske. Don duk wanda ka taimaka, ka ba shi abinci kuma tare da ruwa, ruwa mai sanyi, wato kila ma musamman ya ziyarce ka ne ko kuma ya ka fahimci yana cikin wani yanayi, kakan ɗauki wannan kyauta ka ba shi domin samar da inganci na rayuwarsa. Kuma ka taimake shi wanda kuma wannan sakamako ne za ka samu mafi ɗaukaka a cikin abubuwan da bayi suke yi a rayuwa. Domin duk wanda ka taimaka da abinci da ruwa, daɗa abinci nan gyararrene an dafa shi ko kuma ɗanye kuma ka ba shi abun sarrafa wannan abu, to lalle ka taimake shi taimako mai kyau. Lalle kuma za ka samu sakamako mafi inganci a rayuwakka. Saboda haka na fi son in ba da kyautar abinci daɗa ɗanye ne ko kuma dafaffe kuma tare da tukwicin ruwa domin ƙara ingantacci wanda ka ba wannan kyauta.

Sosai, sosai. Ina da katin kasuwanci wanda ka ba mutane ainihin inda za su same ni kuma su san inda shago na yake. Ya nake kasuwanci, nakan yi kasuwanci irin na saida hatsi da kuma kayan miya waɗanda ake sarrafa abincinsa. Nake ganin kyauta ma in zan bayar to na fi son in bada abincin domin shine na fi laƙa da shi. Saboda haka ina da katin kasuwanci wanda idan mutum ya garzayo zai yi saurin samu na a wurin da nake kasuwanci ba tare da ya yi wani tambaye tambaye ba. Katin kasuwanci a koda yaushe yakan ƙara inganta kasuwanci na kuma da taimaka mun da kuma al'ummar da suke zuwa suna sayan kaya a wurina ko da yaushe ba tare da an samu wani tsaiko kuma shan wahala wurin neman inda nake ba. Katin kasuwanci a ko da yaushe yana da amfani matuƙa ga ɗan kasuwa kuma shi ya sa na mallake shi a ko da yaushe yake kuma yi min abun da ya dace a kasuwanci na.

Wato ni na kasance mutum mai son ɗaki mai yalwa wato mai faɗi kuma ya kasance ginin ya tashi sama sosai domin samun mini da ainihin iska da yalwa na wadatar rayuwa. Saboda haka ni mutum ne mai son irin ɗaki, irin ginin turawa wato mai yalwa kuma ya kasance ginin nan ya yi sama sosai domin samar da, ah wato abun da aka ce ma iska yana shigowa yana fita ba tare da kana shan wahala a cikin ɗakin ba. Shi yasa ɗakunan ma da nake ciki idan ka gani za ka yi sha mamaki a ban sha'awa domin na ɓata lokaci wurin in tabbatar da cewa na yi ɗaki mai inganci wanda zan shaƙata a ciki. Wato ɗaki mai, mai faɗi, mai yalwa kuma wanda yake ciki yana da ainihin wurin da za ka iya samun kayan zamani wayanda za a samu air wato AC da fanka da kuma abubuwa dai na shaƙatawa da jin daɗi a rayuwa.

Ah, nakan shirya ayuka a duk lokacin da zan fara aiki. Zan tabbatar da cewa yau ga aikin da zan gabatar, to sabo da haka zan tsara su ɗaya bayan ɗaya. Kuma inda na san zan iya gamawa a cikin wannan rana. Domin idan na kasa haɗa su, to na nuna cewa lalle ba aiki na zo yi ba. Shi yasa duk a lokacin da zan fara aiki, zan fara fitar da taswira wato tsari na aikin da zan yi a wannan rana. Wanda yake kuma idan hatsi zai ɗauki sati guda, shi ma yana da nashi tsari da zai ɗauke ni haka zuwa sati guda. Sabo da haka idan na tsara su ɗaya bayan ɗaya, na kuma san lokacin da za su iya cinye wa ba tare da an samu ragowa ba, to zan ci gaba da fara aiki ba tare da wani ah wata matsala ba. Saboda na riga na tsara aikin da nake iya yi ga rana ko zuwa ga sati. Sabo da haka a wannan tsari da nake yi koyaushe ina ganin cewa shine mafi a'ala abun da zan iya gabatawa a kowane tsari na aiki da zan gudanar. Saboda tsara aiki a lokacin da za ka yi kafin ka fara shi, ka san ka ƙware gare shi kuma ga irin lokacin da zai ci, shi yasa yake kawo nasarori a lokacin da kake gabatar da wannan aiki. Kuma tare da ƙare shi da inganci ko da wani ya zo zai yi amfani da aikinka, zai san cewa ƙwararru suka yi wannan aiki.

Kwarai kuwa ina son kallon wata da daddare domin yana ƙara ƙayata mini ganina da kuma sha'awar kallon sararin samaniya. Domin za ka ga wata a can sama kuma gashina sakin haske wanda za ka ji duniyan ma dukka. Wannan abu abun ƙayatawa ne kuma abu ne wanda zai ƙara sa maka tsoro na Ubangijinka cewa kai Allah ya ƙayata sama da wata har da taurari za ka gansu a sama. Sannan wata za ka ga tsagin shi ko yana cike ko kuma yana rabi ko kuma yana kwata. Wato za ka ga kallon shi ma wani abu ne wanda za ka ƙara jin nishadi a rayuarka cewa kai lalle kana kallon wata a sararin samaniya cewa wannan wata ne. Wato, ah wani abu ne da Allah ya halitta a sararin samaniya wanda kai kanka bawa ne kai ma idan kana kallon abun za ka gano cewa lalle ka yi babban nasara kallon wannan wata gashinan a sararin samaniya kuma kana ganin cewa lalle duniya tana da faɗi.

A cikin bukuku-bukukuwan da na fi so, nafi son bikin Sallah. Bikin Sallah wani lokaci ne da ke zagayowa wanda za a yi bikin a ƙaramar Sallah. Wanda bayan watan azumi ya wuce, mun gama azumi. To a rana mai kamawa ta sabon wata za mu tashi da ranar ƙaramar Sallah wadda ake yanke-yanken namonin ƙananan dabbobi ko ma shanu, yawa da kuma kaji. Sannan za'a dafa abinci mafi daɗi irin su shinkafa, tuwon shinkafa, miyar tafshe da namomi da manshanu. Sannan kuma za mu yi ɗinke-ɗinke na sutura mai kyau. Za mu je muyi sallar idi wanda a lokacin da muka dawo a wannan sallar idi muke gaida Ubangijinmu. Za mu dawo gidajenmu muyi bukukuwa, shagali, aci abubuwa masu daɗi, a ziyarci 'yan uwa a gode ma Allah. To lallai kai ina alfahari kuma ina jin daɗin irin wa'innan bukukuwan musamman na yin Sallah ƙarama da Sallah babba.

Na fi son ice cream mai ɗanɗano irin na ayaba. Wannan ice cream za ka ji shi da daɗi, yana shiga hanci, yana shiga ƙwaƙwalwa, yana shiga dukkan wani nazarin ka na ɗan adam. Kana jin naɗaɗi da nishaɗi, ga sanyi, ga ƙanshin ayaba kuma ga madara duka a ciki. Lalle na fi son ice cream wanda yake da launi ko kuma ɗanɗano irin na ayaba. Wato idan ka je irin su Rufaidah Yogurt a nan yankin mu na gusau, wato ina samun irin waɗannan, ah, ice cream da aka haɗa mun tare da madara ko kuma nono. Kuma an haɗa shi da ainihin ɗanɗano na ayaba, wato flavor na ayaba. Ina jin daɗin yin wannan ice cream wato wanda zaka gan shi gaya na an haɗa shi da madara da kuma ɗanɗanon ayaba. Wanda idan kana sha ga sanyi wato ga kuma abubuwa dai da dama za ka ji rayuwa ta canza ka na cikin al-- nishaɗi da alfaharin cewa kana da kuɗin ma sayan wannan. Lalle ina son ice cream mai ƙanshin ayaba.

Ah, na fi so na yi amfani da man, a, kwakwa ko kuma manja. Wato manja ɗaya yana daga cikin mayukan da ke shafa mun lafiya. Domin man, man kwakwa mai ne wanda za ka yi abinci ba tare da ka bayan ka gama ci ba ya saka, ya saka maka wasu ciwon wuta daban. Wato shi lafiya lau wadda ka san ka ci abinci, abinci bai cutar da kai ba haka shima wannan nau'in mai wato manja ko man kwakwa yake da lafiya ko kuma yake shafa ma mutum lafiya a jiki. Saɓanin irin su mangyaɗa, man turkey wanene da sauransu. Wa'ina duk ban cika son amfani da su amma na fi so in yi aiki da man kwakwa wato manja. Wanda idan ka samu lokaci ka yi abinci da shi, za ka tashi lafiya lau kamarka sha magani ba za ka ji wani side effect ba ko kuma wani ciwon wuta na daban bayan gama cin wannan mai. Shi yasa na fi so in yi amfani da man kwakwa a ko da yaushe ga abinci na.

Kwarai da gaske, ina musafaha da mutane a lokacin da muka haɗu da juna. Mukan tsaya mu gaisa har mu sa hannuwanmu mu ainahin yi musafaha da junanmu. Muna kuma taya junanmu murnar wannan safiya domin neman abincinmu da kuma wasu alkairai da muke fata su shigo mu. Saboda haka idan muka haɗu da juna, mu kan yi musafaha kuma mu tattauna al'amuran yau da kullum. Saboda haka musafaha abu ce wadda ka ƙara nuna cewa kai mutum ne kuma cikin mutane. Yauwa, idan ba ka musafaha da mutane, ai wannan ya nuna cewa kamar ba ka da hankali ko kuma ba ka tare da kowa. Wannan musafaha abu ne mafi inganci da kyau a rayuwa. Shi ya sa bana wasa da wannan dama idan na haɗu da mutanen kirki, mutanen a mu'amala, mu kan yi musafaha mu kuma tattauna abubuwa wato na kasuwanci ko kuma na addini. Saboda haka musafaha abu ce mai kyau a tsakanin al'umma kuma nakan ji daɗin yanta a ko da yaushe domin musafaha abu ce wadda ta zoma a cikin addini.

Kwarai dagaske nakan yi tafiya da sauri musamman idan na fito daga gida kuma nakan son ina son in motsa jikina. Zan dan yi tafiya da sauri wato musamman ma har dai ace maka karfe huɗu na yamma. Nakan yi tafiya da sauri domin jinina ya motsa a kodayaushe. Nakan ni mutum ne ba mai son in ga ina motsa jikina shi yassa, nake tafiya da sauri a kodayaushe. Tafiya da sauri yana ƙara nuna cewa balle mutum na jin lafiya a jika. Wannan tafiya da sauri abu ne wanda zai ƙara sa maka kuzari a rayuwa kuma ƙara ƙasancewa cikin cikakkar lafiya. Yauwa tafiya mai sauri a ga ɗan adam indai ba wani abu bane tsakanin wannan gida da gida. To zaka iya tafiya ba da sauri ba. Amma ni mutum ne ma kodayaushe ma in ka ga gani zaka san cewa wannan namiji ne mai tafiya a lokacin da ya kamata ayi tafiyar. Ba muna tafiya ba ne kamar sakarkaru. Amma wato ina son in ga ina motsa jiki siyassa ko a ofis daga wannan ofis zuwa wancan zaka same ni mutum ne mai hanzari da sauri ina tafiya.

Wato na fi son in ga ina kallon Hausa series fim wato kamar fim da aka ce ma Labarina. Kai Labarina wani fim ne mai ƙayatarwa a ƙasar Hausa. Mu muna jin daɗin kallon wannan fim tare da matata ko iyalina. Wato fim ɗin Labarina. La fim ne wanda idan ka fara kallonsa daga wato kashi na farko wallahi za ka so ka kai ƙarshen wannan kashin ga baki ɗaya. Domin fim ne mai ɗauke hankalinka ka dawo kana jinkanka cikin wata duniya ta wani abu da yassa kana so ka ga ƙarshen matsalar da ta faro wato a ga ƙarshen ƙarewatta. Shi yassa fim ɗin Labarina yake da daɗi ga bani ɗaya ba ga dukkan al'ummam mu ta Hausa. Za ka ga mafi yawanci mata da suke zamne cikin gida za ka ga suna ta Labarin. Ai an yi kaza a cikin episode kaza ko kuma kashi kaza na fim ɗin Labarina. Shi yassa kai ma za ka ji kana sha'awar ka yi ƙoƙarin kaga kalli fim ɗin kuma har aƙareshile tare da kai. Muddin kana kallon fim ɗin Labarina ba za ka so ka ji an ba ka labarin wani kashi ba wanda kai ba ka kalla ba. Shi yassa na fi son inga ina kallon fim ɗin Hausa kuma musamman Labarina a cikin shirin Hausa drama.

Nakan yi wasar ƙwallon ƙafa domin ita ma tana cikin nau'i na motsa jiki shiyasa nake ƙoƙarin na ga na fita kodayaushe musamman ƙarfe huɗu na yamma, ya kasance ina cikin filin wasa wanda yake idan abokan wasan mu sun zo mukan buga ƙwallo wanda zai ɗauke mu har zuwa ƙarfe biyar da rabi na yamma wanda muna jin daɗin motsa jiki a wannan lokacin. Saboda haka cikin wasannin da na fi so, na fi so in ga ina bi a ainihin buga ƙwallon ƙafa. Yawwa wannan wasa takan taimaka mini a kodayaushe na motsa jikina kuma in kasance cikin ƙwarin lafiya da cikakkiyar lafiya a rayuwata. Domin wasan ƙwallon ƙafa wata abuce wadda zata ɗauke ka kai ma a wani tsawon zango kana buga ta har ka samu nishaɗi da zubar da duk wata kasala a jikinka. Lalle wasan ƙwallon ƙafa abuce wadda nafi yi a waje a duk lokacin da na samu kaina kuma cikin shiri. Lalle wasan ƙwallon ƙafa wasa ce wadda babu rago a cikinta ana ƙoƙarin motsa jiki ne kuma ana samarda abin da ake so na rayuwa. Domin abuce wadda ko da yaushe ma in baka buga ba ba za ka ji daɗin ma ace kana zanna ba baka buga ta ba.